Ina da app na saƙonni daban-daban da yawa. Ina aiki da Google Message, ina iya aiki da Truecaller Messenger, ina iya aiki da Meta Messenger ko Facebook, ina iya aiki da WhatsApp, ina iya aiki da Twitter. Amma dai na fi aiki da WhatsApp ta wurin karɓa saƙonni.

Ina, ina amfani da sauro net domin inda muke zaman akwai sauro da yawa kuma mutane za su yi taso da malaria. So kowane dare da har mutum zai yi bacci sai mun sa net kuma muke amfani da maganin sauro na fesa waba. Saboda haka net ɗin ne kawai abin da zai iya kula da mu daga cizon sauro.

Aikin gidan da nake yi kullum, wataƙila shine shara. Kullum dai ina samu in yi shara. Amma wata rana ma ina dafa abinci kullum kullum. In ba dai ko ƴan uwana suna nan su taimaka mini ba. Wanki kam ban cika yin wanki ba, da kuma ina yin wanke wanke shi ma a kullum.